Wuraren dai da nake ajiye makullai suna da yawa. Akwai inda ake ajiye su a cikin kwaɓa. Wani lokacin kuma muna ajiye su a cikin ƙasan wajajen da ba za'a gan su ba. Dai haka kamar irin cikin kwaɓa ɗin da kuma ƙasan filo ne ko ƙasan katifa duka mukan ajiye makullai a wuraren. Wani lokacin ma mukan bar su a cikin aljihunan mu. Wani lokacin kuma mukan haɗa musu gida nasu na kan su ko kuma rataye su a sama. Akwai hanyoyi da yawa da dabaru da yawa da ake bi wajen adana makullai a gida. Wanda hanyoyi ne masu yawa da ba za su takaitaba. Mukan adana makullan mu a wuraren sosai da sosai kam. Wannan shine.